Rubutunka yana da kyau? So nawa kake rubutu a rana? Dame dame kake rubutawa? Kana iya rubutu har awa biyar? A wane sashi ne kake rubutu? Dame dame kake rubutawa? Me zaka iya rubutawa da kyau? Zaka iya cika takarɗunka a cikin awa biyu? Zaka iya rubuta kalmomi guda goma a cikin minti ɗaya? Ina so kayi min rubutu cike da littafi guda. Kana iya rubutu a makaranta har awa ɗaya? Zo ka rubuta min sunana. Rubuta sunayen yan ajinku. Rubuta min sunayen yan gidan ku. Rubuta sunayen littafan da zaka karanta a wannan shekara. Rubuta sunayen garuruwan ku. Rubuta min sunayen local government ɗin ku. Rubuta min layin gidan ku. Rubutun ki tana da kyau? Shin kin iya rubutu kaman ƴar uwarki? Kina iya rubutu da sauri?